N'ina gaisawa da mutane in da yakamata in gaisa da su, saboda mutane ina gansu mutane ina gaisawa da su wataƙila in dur ƙusa, ko wani bi kawai inyi magana kawai na gaisuwa sai in isar da gaisuwa garesu. Indai wanda yamun daɗi haka nake gaisawa da su, amma inde mutane wanda suka girmeni dole saina lon ƙosa, saina lon koshe kafin in gaisa da su.

E gaskiya hayaniya ban ban cika son hayaniya ba saboda haka ina zama wajen da ba hayaniya saboda haka ni inda nake zama ba wajen mai hayaniya ko kuma wajen mai mai surutu ba. Saboda haka saboda ni ban son hayaniya ina zama wajen da babu hayaniya. Abun da yasa haka.

Ina ci da cokali kuma ina ci da hannu amma ya danganta daga yanayin abincin da nikeso in ci. Akwai abinci wanda dai cokali ne a ke buƙata sani cire cokali in kuma an so a bincine wanda dai an nuna zai fi kyau a cire shi sai inci da hannu amma duka biyun inaci dasu ba wanda banci da shi ba.